Kullum ina yin addu'a. Kullun kullum ina tashi da daddare wani lokaci ƙarfe huɗu ina yin addu'a, ina yin sallah kuma ina addu'a ga Ubangijina saboda na san shi ne yake ba ni, yake ba ni abin da ya dace. Idan na ga na roƙe Allah bai ba ni abin da na roƙe shi ba, to na san cewa wannan abun ko dai ba alheri ba ne ko kuma a nan gaba na san zai zo ya ba ni ko kuma ya ba ni abin da ma ya fi shi. Saboda duk sanda nayi addu'a ina da ikine cewa Allahna zai karɓa addu'an nan kuma zai yi min abin da nake so. Babu abin da zan yi sai dai in cigaba da godewa Allah saboda ƙoƙarin da yake mun a koda yaushe duk da cewa ni bawanshi ne mai saɓa ma shi amma ina roƙonsa kuma ya yafe mun dukkanin kurakurai. Ina da wayanda nayi ina sane wayanda nayi bana sane.